Muna inganta aikin mu ne ta hanyar kula da kaya, da gyara su da yin nagartattun abubuwa masu kyau da tsari ta yadda duk mai siya idan ya gani ya siya zai yi ziyadin siya.

Yadda nake bayarda ra'ayi a wurin aiki shi ne nakan yi musu shawarar abokan aiki. Akwai abin da ko da na sani nakan tambayesu in ga ya za a ɓulllowa da al'amarin saboda a samu sauƙi.

Abincin da yake sa gaskiya, abincin da yake sa in ji daɗi suna da yawa sabida amma a cikin abincin da na fi so, ina son tuwo, ina son doya, shinkafa, faten doya, dambu, danwake, taliya.